Eh ina duba kalanda kullum, saboda duba kalanda kullum yana taimaka maka wajen daidaita aiki da ba lokaci muhimmanci. Duba kalanda kullum ya zama dole ga mutum mai nazari da ayyuka da yawa, saboda duba lokaci yana da matukar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam.

Eh ni ba tela ba ne saboda haka bana iya ɗinka tufafi. Amma a baya nayi sha'awar ɗinka tufafi har nayi rajista a wani shagon ɗinki da yake maƙotanmu. To amma harkar karatu ya hana ni juriya da bada hankali akan harkar ɗinkin da na biya a wancan lokaci. Saboda haka bana iya ɗinka tufafi.

Gaskiya na fi son fanka akan AC. Dalili kuwa shi ne, masana kiwon lafiya suna cewa sanyin AC yana zama ma mutum illa a cikin jikinsa. Shi kuma fanka yana kawo sabuwar iska na iya fitar da tsohuwa. Duk da wasu masana suna cewa wannan zafin da AC yake fitarwa, carbon ne iskan da muke fitarwa shi kuma yake shaƙa ya fitar da ita ta baya ta hanyar zafi. Amma ni na fi son fanka akan AC.

Gaskiya ba ni da sa hannu akan saƙon nina, saboda yawanci saƙonnin da muke turawa ta lamban waya ne, in kuma wanda muke yi sawa a fefa ne ko kuma a ƴan bulofi, tabbas wannan ina da sa hannu. Amma yanzu saboda yawancin mutane ba sa bukatar takardar enbulofi kafin tura saƙo, shi ya sa babu sa hannu. Sa hannun kawai da ake gani shi ne lamban waya na, shi ne cikakken sa hannun da kusan kowa yake amfani da shi a wannan lokaci.

Abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki suna da yawa. Abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki suna da yawa. In bani da caji a na'urar mai ƙwaƙwalwa ta laptop, to tabbas haka ina da caji a wayata kuma power bank. Godda cewa muna amfani da solar a yanzu haka. Amma babu wutar lantarki haske ne kawai bana gani sosai ko kuma na kalla labaran duniya na a TV. Amma kusan al'amurana ina gudanar da su kamar da.

Wayar da nake amfani da shi ƙiran Android ce wanda ake kiranta da Redmi 14C. Dalili kuwa shi ne wayar tana da network, da batir, da RAM, da memory kuma tana da juriya wajen gwaggwar maya, wajen gwaggwar maya. Sannan wayan za ta iya daɗe maka ba tare da cajin ta ya yi ƙasa ba. Amma ba ka hanyar yanar gizo? To wayan za ta iya kwana maka da caji ba tare da ta ɗauke ba.

Eh ina iya busa tsaki. Shine yadda ake busa tsaki amma yawanci ka san tsaki duk wanda ka ji yayi tsaki to akwai matsala a tattare da shi ko kuma wani abu ya faru wanda bai so ba. Shi yasa mu manyanmu na Hausawa basa son ana yin daki a gabansu. In abu ya dameka in ba za ka iya fito ka faɗa ba kada ka yi tsaki sai dai ka bar sa a cikin zuciyarka.

Eh ina rufe baki lokacin hamma dalili kuwa shine, masana kiwon lafiya da kuma al'adun mu sun ce ka rufe baki lokacin hamma saboda ba ka sani ba ko wani ƙwaro zai iya zuwa yana yawo ya ga bakinka a buɗe ya shiga ciki. Kuma yawanci ƙwari zaka ga suna da illa ga dan Adam sosai. Dalilin da ya sa muke rufe baki kenan in mun yi hamma.

Kalan tsintsiyar da nake amfani da su guda biyu ne. Akwai zabori akwai mai laushi. Zaborin kusan ba ma yin, ba ma samun ta a nan saboda ba mu da bishiyar kwakwa. Amma ita mai laushin ana samun ta ne lokacin damuna, tunda ita dama tsiro ne, ciyawa ce. Da ita muka fi aiki in za mu share ɗaki saboda ta fi sharo ƙananan datti. Ita kuma zabori ana amfani da ita ne in da ake share abu mai yawa wanda ba lalle sai anganshi ya yi tsabtsab ba saboda ita akwai ƙanana ƙananan ƙuran da ba ta kwasowa.

Eh ina so ɗakina yayi haske dalili kuwa shine in ɗakinka yana da haske zaka ga komai da yake cikin ɗakin in kuma ɗakin ka da duhu wani mugun abu zai iya shigowa ciki ya maka illa ba tare da ka san ya shigo ba kuma yin ɗaki haske ai anfi ganin komai.

Eh ina amfani da ragar sauro dalili kuwa inda nake yi akwai sauro kuma gidan akwai tsirrai da yawa da ciyayi. In ban yi amfani da ragar sauro ba sauro zai ta cizo na har ya sa mun cutar malaria wanda cutar malaria barazana ce ga rayuwan ɗan adam sosai musamman mu nan a nan Najeriya. Yawanci maganin da muke sha baya maganin cutar malaria shiyasa kusan ko wane gida komin arzikinsu za ka ga akwai masu amfani da ragar sauro.

Ina gaishe wa mutane ne kawai da baki da hannu domin ni ba na tsuguna musu. Zan ɗaga ma hannu in ce ina kwana ko ina uni, ya ka ke, ya kowa da kowa. Amma ni gaskiya ba na tsuguna wa mutum saboda al'adarmu ne tsuguna wa mutum in za ka gaishe shi ba gaisuwa ba. Kuma wani lokaci ina ba da hannu in shekarar mu ya zo ɗaya amma in shekarar mu ya wuce haka muna da tazara na shekaru ace ka girmeni to gaskiya ba zan kai maka hannu ba saboda ina ganin rashin kunya ne amma wasu sun ce haka shine addinin Musulunci ya koyar.

Ina cajin wayana ne lokacin da buƙatar cajin ya taso. Ba na da wani katamamaiman lokaci da na ware domin cajin waya. Zanyi cajinta ne lokacin da bata da caji in kuma akwai caji ba ruwa na y da yin cajinta. In buƙatan caji ya taso to tabbas zan caja ta saboda wani lokacin in wayarka da caji ka takura mata da yin caji to yana kashe batirin.

Yadda nake neman izinin hutu shine bana karya domin abani hutu iz a bani izini na je na huta haka kawai. Ina kawo wasu dalilai ne na yi aiki sosai saboda ni kaina hutun bana son shi sosai. Saboda wasu sun ce an baka ba kan ka aiki ba to sheɗan zai ba ka shiyasa bana son hutu sosai. Ina neman izini ne wurin mai kamfanin ce ina so na je na huta saboda kwana biyu na ɗan yi aiki na sha wahala ina so na je na huta ko na kwana biyu ne.

Ina amfani da app na WhatsApp domin saƙonni saboda yawanci mutane da shi suke amfani. Indai kana da lambar mutum yanzu, za ka iya tura mashi saƙo ko ka kira shi nan take ba tare da an samu wani tasgaro ba. Yawanci mutane sun ta'allaka ne da yin WhatsApp saboda kira kai tsaye yana da tsada. Ana cajin mutane kuɗaɗe masu yawa to WhatsApp ya fi sauri kuma ya fi daɗi.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. A nawa ra'ayin. Dalili kuwa shi ne ranar ne ake ba mu hutu a wajen aiki tun ƙarfe goma. Sannan kuma za ka je ka yi wanka, ka kai ziyara, ka je ka yawo, ka ci abinci mai kyau duk a wannan rana. Dalilin da ya sake nan na ce ranar Juma'a ta fi min kyau a ra-- a kowace sati na duniya.

Lokacin da na fi so na shekara shine ranar ɗaya ga wata, ranar da ake shagalin buɗe sabon shekara na Turawa, sai kuma ranar da ake shagalin buɗe sabon shekara na addinin Musulunci. Saboda duka a wannan ranan ana shagali, ana murna, ana cin abinci, ana ziyara. Za ka ga mutumin da ka daɗe ba ka ganshi ba kuma za ka ga mutane akwai annashuwa a tattara da su da jin daɗi.

Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci, yawanci wani lokacin ina gina shi ne bisa ga mutanen da muka daɗe mun gina kasuwanci da su. Su ne suke turo mutane ko su ba mutane labari na a wajen wasu. Kuma kai sabo ne, zan tallata maka haja na kuma na maka ragi a kayan da za ka saya. Zan dinga tuntuban ka muna gaisawa, adinga tambayan ka kuma ina tunasar da kai cewa in za ka sayi abu ka za mu na da shi. To haka nake gina dangantakata ta kasuwanci.

Ina biyan kusan dubu sittin ne kuɗin wutan lantarki a wata, duk da haka ma akwai abin da ba ma yi da shi, ba ma guga da shi kuma ba ma girki da shi. Saboda in mun ce zamuyi girki, za mu biya kuɗi ne kusan dubu ɗari da wani abu a wata. Kuma mu ƙarfin mu bai kai haka ba, shi ya sa muke ta ƙoƙari mu haɗa sola mai tsada domin ya ɗauke mana wannan nauyi. Wutan lantarki yanzu ya yi tsada, ba kowa bane yake iya siya.

Nafison fure launin ja, furen da ake ba masoya ko kuma lokacin ana jin daɗin soyayya, sai ka ba ƴar'uwarka masoyiya ko ita ma ta ba ka. Wannan furen su ne suke nuna alamun cewa tabbas kana son mutum ko kuma yana son ka, shi ya sa nafison fure launi ja.

Eh, ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa. Da a ƙasa na ke kwana da gani sai tabarma. Amma yanzu da liyafa ta ci gaba, ina da katifa na mai girma. Kaga ba ina kwana a ƙasa ba kenan. Amma wani lokacin in na bushe iska ma musamman lokacin zafi, kafet na ke sawa a ƙasa na kwanta. Saboda katifa tana ƙara ma jiki zafi.

Muna sa maganin da yake kashe sauro, Shaltos ko kuma Rambo. Kuma muna amfani da ragar sauro yadda sauro ma ba zai shigo ciki ba har ya mana illa. Ta wannan hanyoyi ne muke kare kanmu daga sauro. Saboda in sauro ci je ka, za ka iya kamuwa da zazzabin Malaria mai zafi wanda zai iya kai ka har da rasa rai ko kuma wani abu makamancin haka.

Ina yin waƙa cikin zuciya. Wani lokacin ina rera tana tamkar mawaƙin da yake rera waƙan, amma kana fitar da muryar naka waje, za ka gane cewa kana shirme sosai ba kaɗan ba. Amma tabbas ina yin waƙa cikin zuciya.

Eh ina sanya hula sosai. Lokacin sanyi ina sa hulan sanyi, lokacin da ba sanyi ina sa hulan mu na gargajiya irin su ƙube da manga, minista ko kuma hulan da ake shigowa dasu daga Dubai. Saboda yawanci in ka kai shekara ashirin da biyar zuwa talatin zuwa sama in ba ka sa wannan hula ba sai a kanka wani iri. Za a kanka ƙato, ga saiko ga wasu abu. To wannan hula yana sa mutum yayi kyau kuma ya zama mutum yana da mutunci a idon mutane.

Eh ina shan madara, madara irin ta leda ko asalin madara na shanu ko kuma madara na gwangwani wanda ake yin su daga kamfani. Saboda madara yana da, yana taimako wajen kare lafiyar mutum ko kuma ƙara ma mutum lafiya. Amma wasu da yawa suna cewa in sun sha madaran da anyi ta kai tsaye daga kamfanin tana sa cikinsu ya kumbura ko ya lalace.

Eh, ina iya tsallake igiya amma wanda bai yi tsawo ba sosai. Ɗam matsakaici, ya ma zan kwatanta shi? Duk igiyan da ya kai tsawo na ba zan iya tsallake shi ba. Amma in bai kai tsawo na ba, to zan iya tsallake shi saboda ai na yi harkan tsalle-tsalle a baya kafin na yi hankali kuma ɗawainiya ta hau kaina.

Ina share ɗakina ne sau ɗaya a rana, amma kullin sai na share saboda wani lokacin ni ba mazaunin ɗaki bane sosai. Ina zuwa wajen aiki. In na share ɗakin na kulle shi ba mai shigowa ya taɓa ko wani abu zakaga ɗakin fes fes. Damma ni mai tsafta ne nake share shi kullum sau ɗaya a rana.

Ina ƙidaya kayayyaki ne kullum. Don lokacin da na je shago, na gama aiki zan ƙidaya kayayyakin. Lokacin ma da zan fara zan ƙidaya kayayyakin. Saboda ƙidaya yana taimaka maka ka san yawan kayan da suke shagon, da wanda basa nan, da wanda ake bukata, da wanda ba a bukata. Yana taimaka maka ka daidaita kasuwancinka, ka daidaita abin da ake siya da wanda ake siyarwa.

Abin da nake jin tsoro shine talauci a nan rayuwar duniya, sai kuma mutuwa da ba mu san ranar da za ta zo ba. Ina tsoron talauci sosai saboda a duk lokacin da ba ka da abincin da za ka ci, tunaninka ne zai canza da na mutane. Tunaninka zai kuma wani iri kamar ba mutum ba ne yake tunani. Shi ya sa in ka ka sai ba yaronka abinci, to ka tabbata yaronka ba zai yi da abin da ya gani a gaban shi ba saboda yaro bai san yunwa ba kuma talauci abin tsoro ne.

Malamin da na fi so shi ne malamin da bai zagin kowane ɓangare kai tsaye, sai dai ya faɗa kuskurensu, ya faɗi yadda za a gyara shi. Duk malamin da zai zagi wani, da zai, da zai tsangwami ko ya zagi wani malamin wani ɓangaren, toh ni wannan ba malami na bane kuma bana son sa. Zagin ɓangaranci ba namu bane a matsayin mu na dan Adam. Ka fada kuskure ka fada yarda za'a gyara shi, shine na sani a malanta.

Shugaban aiki ɗan uwa na ne, shi abokin yayana ne. Yawanci ma'aikatan da muke aiki a kamfanin yawancin mu ƴan uwa ne ko abokai na, na kusa. Saboda haka shi yasa a kamfanin muke girmama juna da komai da komai. Ba ma tsangwaman wani kuma ba ma hantaran wani. Shi yasa manyan kamfanin basa cutar mu, mu na ƙasa. Mu kuma ba ma yi musu rashin kunya a matsayin su na sama dan mu.

Ina share gida ne sau ɗaya a kullum. Wani lokacin ma ba ma share ba, saboda wani lokacin gidan ba wai mutane bane sosai da za a dinga huɗɗuɗi ana jefar da datti. Shi yasa wani lokacin ba ma iya share shi kuma yawanci mutanen da muke gidan kowa yana fita wajen aiki. Wani in ya fita da safe ba zai dawo ba sai da daddare kuma shara cikin dare in dai shara tsakar gida ne ba ɗaki ba a al'adarmu babu kyau.

Eh, ba ma sa uniform a wurin aiki saboda aikin mu ba na workshop ba ne balle ya buƙaci uniform. Aikin mu ma ba a yin datti. In ka je za ka sha AC, ka sha abu mai daɗi, abin da kake so. Shi ya sa ba ma sa uniform. In ka ga mun sa riga wanda ba uniform ba a matsayin ta ko kuma take ɗauke da hoton kamfani, in zamu yi taro ne amma ba ma sa uniform a wajen aiki.

Eh ina yin aiki bayan lokaci saboda ni ban ɗauki hutu a matsayin wani abu mai girma ba saboda na sha wahala a baya hutun har ya mun yawa. Zan iya zuwa gida bayan mun tashi aiki naga akwai aikin da ya kamata na yi gobe sai na yi shi a gida kafin gobe. In naje gobe sai na samu wani sabon aikin na yi. Haka nake yin aiki bayan lokaci.

Eh ina lalluba da bargo lokacin sanyi kuma ba lokacin sanyi bane bana lalluba da shi. Lokacin sanyi ma musamman jikin asuba wannan sanyin asuba in yi zo yawanci yana takura ma mutum ko kuma ya tashe ka daga bacci tabbas ina lalluba da bargo.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Dalili kuwa yawanci mutanen duniya yanzu zakaga sunfi son wasan ƙwallon ƙafa. Kuma ni ita na fi iya wa tun ina yaro, tun da har yanzu ban sake ta ba. Na san yin da ake yin ta, na san yin da ake gudanar da ita, na san yin da ake hukunci da wasan ƙwallo. Wasa ne na nishaɗi da zaka saba da yanka da ƴan uwanka. Ku yi ta nishaɗantuwa kuma yanzu duniya ta duniyar wasa yanzu ta ta'allaka ne ga ƙwallo. Tun da ba wasan da ake gani ko ake bugawa yanzu a duniya kamar wasar ƙwallo.

Ina rubuta rahoto ne bisa ga bukatan da ake yi na rahoto. Ina iya rubuta rahoto guda ashirin ko guda goma a rana. Da ni influencer ne, da ni content creator ne. Ina yi ma wani kamfani da ake kiran shi Izhara Blockchain rubuce-rubuce. To ina yin rubutu guda goma ko guda ashirin a rana. Wani ina yin shi a Twitter, wani a Discord, wani kuma a Telegram.

A'a, bana pikichin tufafi. Dalili kuwa shi ne ban san abin da pikichin yake nufi ba a yaren mu na Hausa. Na dai san kana tufafi abin da yake nufi, amma pikichin tufafi? To tabbas ban gama fahimtar tambayan ba. Kuma tambayan ya zama sau uku ne a cikin wannan atasaye da nake yi na amsa tambayoyi.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo irin su AliExpress, saboda kayan da suke AliExpress suna da araha sosai. Kuma na taɓa siyan na'ura mai ƙwaƙwalwa kwamfiyuta HP ko i5, na taɓa siyan flash, na taɓa siyan jaket, na taɓa siyan iPod. Duka wannan abun na siye su amma an samu tangarɗa a guda ɗaya. Shi wannan iPod ɗin nan ba a kawo mun ba sai suka ce min ai na riga na anshi shi a wani lokaci a baya.

Sa'o'in da nake kallon wayana yana da yawa. Ni wayana ma ta zama jikina. Ba zan iya yin awa daya ba, ba wayana haka kawai, sai dai in babu caji ko in ta lalace ko kuma ina bacci. Amma ko cin abinci nake yi tare da wayana nake. Yanzu ma har bayi ina zuwa da wayana saboda ba na so wani abu ya wuce ni a yanar gizo in sha haushi. Ba na son wani ya zo ya bani labari a kan wani abu. Ni na fi so na bayar da bakina.

Yanzu ba na zuwa gidan fim amma da na je. Dalili kuwa shine kusan kowa yana da wayan da zai iya kallon fim ba tare da ya je gidan kallon fim ɗin ba. Shi ya sa yanzu ba na zuwa amma da kafin duniya ta ci gaba haka, lokacin da ba wayan kalle kalle kuma waya ba su yi yawa haka ba, kullum dare bayan sallan isha ina zuwa gidan fim. Zan kalla fim Indiya, Hausa, Amurka ko kuma in kalla wrestling a satellite.

Kayan ɗaki da na fi so shine kayan kyale-kyale irin su kafet na ga TV. Sannan na ga ɗakina yana yin walwalwalwal da wuta, irin ƙananan ƙwayayen nan da suke canza ma ɗaki kala lokaci bayan lokaci. Ina son wannan kayan ɗakin. Ina son ɗakina ya zama akwai kaya. Na alfarma gadget masu tsada.

Na fi son ice cream strawberry. Ice cream strawberry wannan miɗaɗɗan strawberry ɗin, na fi sonsa. Ba na son ice cream na madara. Dalili kuwa, ni madara baya cika birgine bane sosai. Amma ka ga strawberry, ina son wannan abun sosai gaske. Ban san ya aka yi jini na ya haɗu da wannan abun ba.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida sosan gaske saboda ganinsu yana sa ni nishaɗi kuma ganin ganye mai kore yana sa idonka ya buɗe, yana ƙara ma ido lafiya. Dalili kuwa shine ni mutumin ƙauye ne, na saba da ganin shuka da tsire-tsire a gonakin mutane a gari a ƙauye kafin na dawo cikin birni. To bana so wannan abun kuma ya zama a ce yanzu bana ganinsa shiyasa nake shuka tsire-tsire a gida sosan gaske.

Gaskiya bana raba wurin da nake a yanar gizo. Dalili kuwa shine ina ganin rabawar bashi da wata amfani. In an so a gane wurin da kake to ba wata makawa nan take za a dannna a gane wurin da kake. Saboda yanzu duniya ta ci gaba. Masu amfani da VPN ni ina ganin ma wannan ɓata lokaci ne. Kodayake ana amfani da VPN a tsallake wasu tsaro ko kuma wani abinda za'a hanakayi a ƙasarka. In kayi amfani da VPN zaka iya yin shi cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba.

Abun da yake bamu ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine biyan albashi da yin aiki daidai da ganin sababbin abokan cinikayya. Musamman ma dai biyan albashi, saboda in ka yi aiki ba a biya ka ba, jikinka zai yi sanyi a cire maka wani ƙarfin da za ka yi aiki gaba. Amma in za a biya ka haƙƙinka, first za a ƙara maka ƙwarin gwiwa kuma ka ga kuna samun abokan cinikayya sababbi daga ɓangare daban-daban. Shi ma wannan ƙarin ƙwarin gwiwa ne.

Eh ina fatan samun chinyawa, sai dai chinyawan ne, ni ban gama fahimtar ta ba. Ayarena na Hausa ban ma san me chinyawa yake nufi ba tunda ni ba Haushen Zazzau ne wato ba Zazzage. Na fi gane Hausan da yake Zazzau da Kano wato tsakanin Zazzau da Kano. Hausan da yake a Sokoto ko Katsina ni ba na cika gane shi bane.

Na fi kuzari da safe. Dalili kuwa, duk wanda ya ta shi a bacci zai fi kuzari zai fi kuzari. Za ka ga kuma tun ka sun chicciko duka wannan tayani munin basu. Amma in yamma tayi lokacin ka yi aiki ka sha wahala ba ka cikin hayyacinka dole zaka ga tayani muni kuma zakaga kaɗan yi rama ko da ka ci abinci. Shi bacci yana sa mutum kuzari ko da bai ci abinci ba.

Ina amfani da launin tawada baka, tawadan da ake yin ta da masara ko kuma ta asalin sinadarin tawada wanda ake haɗa shi da karo a ƙauye. Shi ne nake amfani da shi wajen yin rubutu saboda ni nayi makarantar allo. Lokacin tawadan da ake amfani da karo ita muke amfani, sai dai ita kuma kasan tana da danƙo. Ita bata wankuwa da wuri amma ita kuma tawadan masara bata da danƙo amma kuma tana wankuwa da wuri.

Ranar biyar a albashi ina jin ƙarfi a jikina, woni sabon ƙarfi, woni ƙwarin guiwa. Ina jin daɗi a raina kwanciyar hankali saboda ai ka yi aiki ne an biya ka dole ka ji daɗi.

Ina yin wanka da safe sannan kuma ina yin wanka da daddare in nadawo aiki. So biyu nake yin wanka. Dalili kuwa bana so na fita waje ba a ganni ba, ba a ganni na yi fes fes ba. Bana so na cika, na fita cikin jama'a fuska na babu wanka. Sannan kuma bana so na kwanta ban yi wanka ba saboda in ka kwanta baccinka yana daɗi.

Ina tofa miyau ne a gefe na na dama inda babu mutane. Musamman ni bana tofar da miyau ma a wani wurin da mutane suke mu'amala. In zan tofar da miyau, to tabbas sai nayi nesa da mutane sannan zan je na tofar da shi. In kuma ina kwance ne tashi nake yi na leka bayi na tofar da miyau. Haka na ke tofar da miyau ɗina a ko da yaushe.

Yadda nake son zama, na fi son zama a tankwashe in a ƙasa zan zauna. In kuma a kujera ne, na fi son zama na dansa ƙafana ɗaya a kan ɗaya ba a sama ba a ƙasa. In kuma akwai dama, sai na ɗaura ɗaya a kan ɗaya a kan teburi. Haka nake son zama a ko da yaushe.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. Yawancin kuɗaɗe na ma da kake gani ina siyan cryptocurrency ne wanda farashin sa ya yi kasa kuma ake da sa'ar za su tashi sai na siya na ajiye. Ban yarda da wani iya kuɗi a fili ba, duk da cewa bankunan mu na yanzu suna tatsa mutane ta hanyar da bai dace ba, ba gaira ba dalili za ka an zare maka kuɗi. Shi ya sa na koma hanyar ajiye kuɗi na ta cryptocurrency.

Ina zuwa kasuwa ne ƙarfe biyu na rana ko ƙarfe ɗaya. Bana zuwa kasuwa da sassafe dalili kuwa yawanci masu zuwa su baza hajar su basa zuwa da safe. Amma ƙarfe biyu duk wanda zai zo kasuwa ko kuma da gaske yake akan kasuwanci to a lokacin ya zo kasuwa. Shi yasa nake zuwa ƙarfe biyu na rana bana zuwa da safe. Saboda safe ba kowa yake zuwa ya baza hajar shi ba. Wani yana zuwa ne daga nesa.

Eh ina bin ka'idojin aiki saboda rashin bin ka'idojin aiki yana sa mutum ya lalata aiki. Kuma karya dokane in baka bi ka'idojin aiki ba, zakayi aikin da bai kamata ba kuma ka yi wa kamfani asara ka bata ma kanka lokaci. Tabbas ina bin ka'idojin aiki saboda bin ka'idojin aiki zai sa ka ka iya aiki sosai yadda ake so kuma mutane zasu ƙaunace ka. Musamman kamfanin da kake aiki da su.

Kayan aikin da muke amfani da su, su na'ura mai ƙwaƙwalwa ne, data sai ƙaton flat screen na TV da ake kallo. Amma dai ba kallon TV muke yi ba, yawanci muna amfani da shi ne in mun yi project, sai mu zo mu sa shi a wannan allon bangon domin bayanin yadda kowa zai gani.

Kai, ni ba na cika wani son kallon faɗuwar rana bane in ba lokacin azumi ba. Ina da aiki, za a iya na je na ƙura marana ido na ga faɗuwanta? Wannan ma dai ina ganin cutar ƙwaƙwalwa ne kaje ka zira marana ido kana so ka ga faɗuwanta. Kuma ni, ai inda nake aiki ko kuma in na dawo aiki, in na shiga ɗaki bana fitowa ma sai an yi sallan magariba. Ɗakin kuma windo kawai nake buɗewa ba ƙofa ba, to faɗuwar rana ma ba wani ganinta nake ba.

Yadda nake tafiya zuwa wurare shine in wuri yana da nisa zan hau abin hawa, in bashi da nisa kuma zan taka. In wurin yana da nisa kuma ina bukata na je da wuri zan yi sammako ne na tashi da wuri na tafi. Bana son tafiyan dare sosai musamman tsakanin garin mu zuwa birnin da nake zaune.

Inda nake son hutu shine naje ƙauye naga yadda rayuwa take. In naje ƙauye, yana samin ƙwarin gwiwa to ya kamata ka tashi ka nema. Talilin da ya sa nake son zuwa ƙauye kenan ciyar da hutu.